Wani irin burodi ka ke fi so to? Gaskiya na kan so buredi mai ɗanin taushi bugun yau, ba wai wanda sai ya kwana ba, ko a ce ya kwana biyu ko ya kwana uku ba.

Sau nawa kake share ƙura? To a kullum dai mai ni kan share ƙura. Ba wai saina jira ya kwana ba. A duk na tashi gari ya waye dole na ɗan share ɗaki na sashshare ƙuran da ke a ɗaki.

Nawa kake share aiki? To so biyu a rana. Da safe da kuma maraice ko kuma ince ɗari kafin na yi bacci. Safe in na tashi na ɗan gan su ƙura da wasu dattati sai na share. Da dare kuma ko da marance idan na ɗan gama aikace aikace na kafin na kwanta sai na bi na share.